Eh tabbas ina rufe bakina a lokacin da nake yin hamma saboda yin hakan na da kyau. Idan ba ka rufe baki ba, wani abu zai iya shiga bakinka kamar ƙuda. Dole ne ma mutum ya kasance yana rufe baki a lokacin da yake hamma saboda gudun irin haka. A yayin da kake hamma in ba ka rufe baki ba, ƙuda zai iya fadawa ko wani kwaro haka ba tare da ka sani ba. Amma in ka rufe, kome ya zo sai dai ya buge hannunka da ka rufe bakin da shi, ba zai samu damar zai shiga bakinka ba. Sannan kuma bai ma da kyau ka yi hamma ka bar bakinka a buɗe saboda mutanen ma in suka ganka, zasu ma wani irin kallo da zai canza ma wani halittanka irin za a ma dariya. Sannan mu addininmu ma ya koyar da mu idan mutum zai yi hamma ya rufe baki. Imma so samu ne kar ya bari hamman ta yi. In zai yi hamma ya rufe bakin ya hana abun ya yiwu, hamman ta yiwu. Kuma hakan bai yiwu ba to idan ya, ya yi hamman ya buɗe baki sai ya rufe bakin shi da hannu. Kar ya yi magana, kar ya ce komai. Kar idan yana hamma ya ce zai kokarin yin magana saboda bai da kyau yin haka. Saboda addininmu ya koyar da mu wannan tarbiyyan. Idan zakayi hamma ka rufe bakinka da hannunka na dama. Hamman sai in rufe bakina gam in ki barin ya buɗe saboda hammama shiɗan ke sa mutum hamma ai. To saboda kar in bari shiɗan ya samu dama a kaina shine nake rufe bakina. Na hana kai na yin hamma ɗin sai in riƙe bakina haka ko kuma in yi kamar zan buso iska inda dai duk wanni dai dabara da zan yi wanda ba zai bari abin gan ya shiga ba amma in buɗe baki bari shi nake yi haka nake indan yi hamma.